Ku gaya mana gane da dangin ku da suke zama nesa eh, akwai danginmu da suke zama nesa, wanda suna ma wa'insu ƙasashen gaskiya, akwai wanda suna Saudiyya, wa'insu ma ba ma Saudiyya ba, fim ma Saudiyya. To da daga zuwa neman kuɗi, in suka saba da garinsu, he su kwashe ƴan uwan su, suje can su zauna.

Wacce dabara kuke amfani da ita don cin abinci me kyau da dan da ɗan kuɗi kaɗan? Eh, akwai gaskiya saboda akwai abinci masu ɗan araha da ɗan kuɗi. In ka tashi, za ka ɗan nema saboda da daɗi kuma za ka ƙoshi sosai.

Iska mai daɗi da wuraren kore ƴaƴa suke shafar jikin ku? Eh iska gaskiya wurin koren da yake kusa da ku. Eh akwai bishiya man kore wanda yake kusa da mutum in ka je za ka ringa jin iska mai daɗi. In ka je za ka cim fida abu ka zauna kana shan iska ne.

Yaushe kake cin abincin rana? Eh, lokacin da nake cin abincin rana misalin ƙarfe ɗaya ne ko ɗaya da rabi. To mu a Kaduna ma haka muke cin abinci ba wai, ni kaɗai ba. Akan lokacin muke ci ƙarfe ɗaya ko ƙarfe ɗaya da rabi, haka muke ci.

A garinku na asali me yake nufi a gare ku, ko da kuna zaune a wani wuri? Eh to, gaskiya wannan fassarar ba mu san shi ba, sai dai an aje an tambayi tsofaffin garin su kakan nan da mu dai ba mu san me yake nufi sunan garin ba, saboda su ne suka samu kuma su suka sani.

Yaya kake shirya ayyuka? Eh ina zamane in nadau fefa da biro na tsara ayyukan yanda zan bi da shi. Saboda in ba haka ba, zan iya zuwa na samu ba daidaiba to hena zauna, sai na tsara su daki-bayandaki. Ina yin wannan, zan yi wannan. Inayin wannan zanyi wannan.

Rubutun boko da na ajami, ku faɗa abin da kuka sani game da tarihin rubutun Hausa. Eh to, rubutun Hausa shine na ajami wanda ake yi a da. Da shi ake rubutu ake aika saƙo duk inda za aika kafin rubutun boko ya zo a fara rubuta wasiƙa.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya wani zubin saboda ya taimaka ma murya ta aji ta ɗan yi daɗi sosai. Saboda in za ka yi magana ka saka mataimakin murya, za'a ji muryarka ta yi zaƙi. Al'alalin kuma ba'a san mataimakin murya ka saka ba shine wayansu kuma su sun sani.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓwa da bargo kamar lokacin sanyi. Zan ɗau bargo na lulluɓe saboda kasani ya dameni ko anyi ruwa saboda garin zai yi sanyi to in ka ɗau bargo ka lulluɓe to zaka ji daɗin bacci ba ruwan ka da wani damuwa.

Ku gaya mana game da aika kuɗi da waya eh, ana samun mobile app ne, dan ta mobile app yafi sauƙi gaskiya. Ina aika wa kaman mama na kuɗi na tashi kawai zan tura mata. Kuma ban kirga ko so nawa bane. Kuma yana tafiya daidai sosai sosai ma babu wani tsayawa za ka ga kuɗin ya tafi.

Abun da yaya kuke zaɓar, zubar abun da za ku sa da safe? Eh to, wani zubin ƙaddar ce, ƙaddara ce take sawa mutum ya zubar wani zubin kuma dogara ne da yadda in Allah yarda da safe za a samu.

Wanne abinci kuke so ku koyi dafawa ne meyasa? Eh abincin da muke son koyan dafawa shine irin abinci masu daɗi wanda baka taɓa yi ba akeyin sa a restaurant to su ne nake so na koya saboda murin ga ci yana da daɗi sosai.

Kana mike jiki da safe? Eh ina mike jiki da safe saboda ina yin stretching. Wani lokaci yana taimaka min saboda mike jikin da safe kaɗan jijjiga jini kayi yawo. Zaka ɗan samu ƙarsashi a jikinka ba zaka ga ka lafke gu ɗaya ba. Wannan kuma yana taimakawa sosai da sosai ma.

Ku gaya mana yadda kuke ajiye lambobin waya. Yadda muke ajiye lambobin waya in aka faɗa mana ta shiga waya, sai mu shiga muyi saving into email saboda in ka ajiye lambar waya a email ko yaushe in kana buƙatarta, kana sa email a waya ku canza waya ka yi, kana sa email za su fito.

Ku ba mu labarin wata al'ada da kuka yi nasarar canzawa da yadda kuka yi. Eh to, al'ada ce in ta zo ba yadda za ku yi da ita, sai dai ku yi haƙuri. Saboda in abu yazo al'ada, sai dai kai ƙoƙari ka canza kai daga gidanka, ba wai a wani gidan ba.

Habai ci da zambu maganar gefe da ba ta kai tsayi ba. Ku bayyana yadda suke aiki a zance. Eh, akwai zanba da ake yi. Habaici shine mutum ka ɓata mai rai zai je ya habaici. Mai makon yazo ya faɗa ma abin da ka yi ka yi kuskure, sai.

Yaya kuke kare wayarku da asusunku daga masu damfara? Eh to zaka lura ne, ai ba kowa zaka ringa bawa waya ba. Shine kawai abin da ya fi. Dan in ka ce za ka ba kowa waya to ta nan ne za a samu matsala. Amma in ka hana kowa waya to za a ɗan samu sauƙi. Shine.

Ku bayyana ɗakin da kuke ciki yanzu. Da ɗakin da muke ciki gini ne ga yinan na ƙasa ne. Kaganshi duk dafaci-faci silip ɗin ma yayi baƙi, to amma dai gayinan don ma akwai ɗan ramuka da aka buga ƙusa ya ɓuɓɓule to haka ɗakin yake.

A ganin ku menene abota mai kyau? Abota me kyau itace mutum ya zauna da abokanai duk wani abu su ringa samun chanji a rayuwarsu in wani beda shi a temaka ma shi in wani nada shi yatemaka mai in wani nada shi yatemaka.

Idan zaku fara ƙaramin kasuwanci, menene zai kasance ta yaya? Eh za ka samu jari ne ka fara so ɗan ƙaramin kasuwancin da kake so ka yi kayayyakin, ka fara gwadawa da kaɗan kaɗan. In ka ga yana tafiya, to sai ka yi ƙoƙari ka yi abin da ya dace.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Eh, in na samu matsala a aiki, zama nake yi na natsu, sai na ga abin da ya dace na yi, sai na zauna nayi shiru na natsu, sai na dudduba in ga abin da ya dace, sai na yi ƙoƙari na samu na yi.

Ina kuke fatan zuwa fiye da ko'ina? Me yasa gaskiya Saudiya nake fatan zuwa na ji na yi bata fiye da yadda ko'ina kuma ina jin daɗi sosai. Shi ne sosai ma shi ne abin da nake buƙata nike wannan a kai kai.

Wane abinci ne yake ba ku ƙarfi dukan yini? Eh, gaskiya kamar irin na ciwake da biredi yana ba ni ƙarfi fiye da yadda na ke zaton. Dukan yini na ke samu, na yi ta aiki ban nema wani abinci ba. Don sai yamma ko da daddare ina dawo ina nema.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina karewa saboda koyaushe ina yin scanning, ina goggoge abubuwan da zai samu wayar ta wa. Zan yi ƙoƙari na rinƙa yin scanning saboda na goggoge su kuma yana taimaka min sosai irin wannan abun.

Shin kun taɓa jin dattawa biyu suna mayarwa juna da karin magana kamar wasa, ku faɗa game da su da shi? Eh, suna yi isue ne. To kai kuwa an yi ba fahinta za ka yi ba tun da kai ba ka san menene ba. Karin magana ne suka yi ko kome isu isu ne kai dai ba ruwanka.

Ku bamu labarin lokacin da kuka ji alfahari da kanku da gaske. A'a, gaskiya ni ban taɓa jin alfahari da kanmu ba da gaske. Kawai dai addu'a muke, Allah ya kawo mana buɗi da zaman lafiya da samun cigaba. Wannan shine kawai addu'ar da mukai amma ba wai alfahari ba gaskiya.

Ku gaya mana game da sharar farfajiya da safe. Eh, sharar farfajiya da safe yana da daɗi saboda wani zubin da daddare in akayi ɗan iska zata ɗan ɗebo ƙura ko datti sai ta zuba. To da safe in aka tashi za a zo ayi shara. Lokacin in aka zo aka yi shara to za a ɗan samu daɗin gun.

Ranar al'adu a makarantu ku faɗa game da wannan biki na nuna al'ada eh ana yi gaskiya, saboda a nufawa za su fito, yarbawa za su fito, Ibo za su fito, Igala kowa zasu shiga irin na al'adan a makaranta za a rarraba. Kuma za a ce kowa siyo ƙirin abincin da ake buƙata sai a yiwo a kawo.

Shahararrun wuraren ziyara na ƙasarku wanne kuka taɓa gani ko kuke so ku gani? Eh akwai su da yawa da mukajejje gaskiya. Akwai Gamji Gate, akwai Murtala Square, ɗan gu ne shima na gun gani. Akwai su Shop Rite da za ka shiga, ka gani yanda komai yake tafiya.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh ina son ɗaukar hotuna, saboda ɗaukan hotuna yana da ajiya tarihi ne zai taimaka ma sosai da sosai. Saboda in ka ɗau hotuna zai taimaka ma nan gaba ka ringa tunawa da wa'insu abubuwa da su. To shiyasa nake son ɗaukan hotuna kuma yana taimakawa sosai da sosai.

Ku gaya mana game da abincin da kuka daɗe kuna tunawa. Eh, akwai abinci kala-kala ma wanda aka daɗe ana tunawa. Ana yin dank Irish da kwai, wanda in aka kaɗa kwansu ya saka Irish a ciki sai ya soya tare, amma bayan an dafa Irish ɗin. To wannan abincin yana yin daɗi sosai da sosai.

Ku bayyana yadda kuke ajiye abinci ya daɗe. Yadda muke ajiye abinci ya daɗe shine ana samun gu ne mai muhimmanci sai a ajiye abincin in aka ajiye abincin a cikin firiji, toh zai daɗe gaskiya bai lalace ba saboda sanyin nan yana yawan sa abincin ya daɗe. Akwai kuma oven da ake siyarwa. In ka tashi ɗumamawa za ka iya zuwa ka ɗumama.

Ina kwana lafiya lau, ku kwatanta yadda gaisuwar safiya take gudana tsakaninku da mutanen gida. Ina kwana, ina gajiya, ya aiki, ya yara, ya kowa da kowa, ya manya. An wuni an tashi lafiya to lafiya lau to masha Allah haka ake buƙata.

Ku gaya mana yadda kuke sasanta rashin jituwa a gida. Eh, yadda ake sasanta rashin jituwa a gida, zaka kira su gaba ɗaya sai su zo su zauna. Bayan sun zo sun zauna sai sai ka tambayi kowa me ya haɗa su. Kowa in ya faɗi magana sai ka ji abin da ya haɗa su, sai ka ware me gaskiya kabashi gaskiya.

Yaya kake kula da gashin ku? Eh, ina kula da gashina neh akan lokaci zan samu comb in ringa tajewa ina gyara shi ina sa mai mai kuma in ya yi datti zan ringa wanke shi toh wannan shine ake so mutum ya ringa kula da gashi. Alhalin su kuma waɗansu suna tara gashi amma ba sa kula da shi sai ya daɗe da datti akan shi.

Ku gaya mana game da tudun kogi ko dausayi da kuka fi so. Eh, akwai tudun kogi gaskiya wanda kogi ne kamar River Kaduna yana da tudu. In ka je wuraren Waterboard, dan gun nan ma akwai igiyar ruwa sosai don tana yawan jan mutane. To amma waɗansu su suna shiga amma mu ba ma shiga.

So nawa kake amfani da intanet? Eh gaskiya ina amfani da intanet babu ma adadi. Ni ko ni kaina ban son so nawa bane. Ni dai ko da yaushe zan ɗauki na ringa aiki da shi ne ringayen abin da ya dace. Shine kawai abinda na sani amma ban san adadi ba ko sau nawa nake amfani dashi ba gaskiys ko da yaushe yi na ke.

Ku bayyana yadda kuke dafa abincin da kuka fi so daga farko zuwa ƙarshe. Eh abincin da muka fi so shine kamar shinkafa haka da dalwake. Ita ce ake dafawa, zaka sa ruwa, in ka farko zaka sa manja, magi, gishiri da kayan miya. Bayan ya taushe ka zuba shinkafa, ka zuba wake. Bayan waken ya dafu, ye ka zuba shinkafa. To in suka dafu a tare sannan ka cire shi ke nan yayi bayan ruwan ya taushe.

Wane abincin gargajiya kake fin so? E, abincin gargajiyan da nake fin so akwai dambu, akwai taliya da sumakar, dambu da alale. Dan wa'ennan abincin gargajiya ne wanda ake yawan yi a gidajen mutane, kuma yana da daɗi sosai da sosai. Mutane da yawa ma suna buƙata.

Idan an yi ruwa mai yawa ne yake faruwa unguwarku, eh gaskiya babu hanya rashin hanya suke samu. Dan da aka yi ruwa mai yawa, hanya ce ake nema a rasa. Gidaje yana shiga gidajen mu inda suke kusa da rafin, to ruwa zai shiga sosai bayan ya shiga. Nan ne.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Eh, ina son canza abubuwa ma da yawa ba wai kaɗan. Saboda ina son canza teburi na da fanka ta saboda sun samu matsala. To shi yasa nake so na canza su. In na canza su sai na asiya mun wa en su ko na siya.

Muka ga wani dattijo mai ƙoshin lafiya mai kuke tsammani sirrinsa ne? Eh to, a'a gaskiya kuwa da irin nashi akwai masu ɓoye wayansu abubuwa. Dan wani in yayi wani abin ƙoƙari yake ɓoye bai so ya nuna ma kowa. Dan sirrinsa ne. Yayi abun ne a ɓoye kuma ga shi yayi abu da mutane suka gane to za su ringa da bincike a kai. To daga baya maybe zai iya zuwa ya faɗa ma mutane gaskiya yace ai ga irin abubuwan da yayi. Shi yasa ya ɓoye kuka gan shi haka ga shi da lafiya sosai. Saboda komai sirri ne ba wai kowa za ka ringa faɗawa ba.

Ku bamu labarin yadda ake shagalin babbar sallah a unguwar ku. Yarda ake shagalin babbar sallah a unguwan mu kowa in akaje sallah farko ana tashi da safiya kowa zai tashi yaje yayi wanka bayan ya yi wanka zai shirya ya tafi masallaci. Bayan ya je masallaci, an gama karatu da komai, an gama sallah an dawo, kowa zai zo ya yanka ragon shi, dabban shi wanda zai yi layya. Bayan ya gama yankata, sannan zai zo a dafa mai nama a ɗau hanta a je a dafa mai. Bayan an dafa ko an soya zai zo ya ci. Sannan ya fara ɗaukan naman ya yan yanka ya rarraba gida gida. To haka ake yin layya. Bayanan gama wannan kowa zai saka kaya sabbabi aje akai ziyara gun ƴan uwa da abokan arziki ana kai kai musu abinci gida gida, kowa da maƙwabta da kuma na nesa, duk za'a hau abin hawa a ringa zuwa ana kai musu abinci. Kuma wannan kai abincin da wannan abubuwan yana taimakawa sosai saboda kowa yana jin daɗi saboda abu ne mai matuƙar muhimmanci. Kuma a rayuwan mu hakan yana da alfanu.